Wane ƴaƴan itace kafi so? Gaskiya ƴaƴan itacen da na fi so shine tufa. Ah sabi da, um, daɗin sa a jiki, yanda yake ƙara lafiya da yanda likitoci suke bada shawaran ayi amfani dashi, shi ya sa na fi son tufa. Inason tufa sosai ina cin shi, shi dai ko wani lokaci da daddare ah na kan ci tufa kafin na kwanta.

Ku bamu labarin tafiya a ƙasa zuwa makaranta a yarin tarku. Eh gaskiya tafiya a ƙasa zuwa makaranta a yarin tarmu, ah abu ne wanda yake da matuƙar a mahimmanci sosai. Sabida idan nataso daga farko nafito gida zanje makaranta dakwai maƙocina danake biya masa atare muke makaranta ajinmu ɗaya so tare saina biya masa sannan zamuje mu biya wa wani abokinmu kabiru aha idan muka biya wa Kabiru sannan mu tafi muna hira har muka yi kuma idan an taso ma hakan yanda muka jera muka tafi hakan muke jiro wa mu dawo gida. Tafiya a ƙafa yana da matuƙar daɗi sosai.

Matasan da suke tafiya birane ko ƙasashen waje don neman aiki me kuke gane gamw da wannan? Gaskiya matasan da suke tafiya a birane ko ƙasashen waje don neman aiki, aa wasu dole ce ta sa su suke fita saboda yanayin ƙasar mu ta kasance wata iriyar ƙasa wacce idan kana zaune sai ka rasa abin yi ma. Tor babu ayuka za ka ga makarantu ka yi ta neman aiki ma ba ka samu ba sai ka gama mutum ya tafi wata ƙasa domin yaje yayi aiki ya samu abun da zai din ga ci, zai samu, zai dogaro da kansa. Dan haka mu bamu ɗauki haka a matsayin wai abun da bai kamata ba ko abin da ya saba ƙa'ida. Abune wanda ya dace mutum ya tsaya da kansa, ya nema abun da zai ci zau rufawa kansa asiri. Tor shi ya wasu ke tafiya wasu ƙasashen ko wasu birane don neman aiki.

Ku bamu labarin wata al'ada da kuka yi nasarar canzawa da, da yadda kuka yi, kuka yi. Eh, gaskiya al'adar da muka yi nasara a canzawa da kuma yadda muka yi da idan za a yi biki al'ada ce wacce sai an kira 'yan asharalle masu asharalle su zo su yi ta kiɗa, ai ta raye-raye wanda bai da amfani. To wannan al'adar ta daɗe tana ci mun kwaliya, tana ci mun tuwo a kwaliya. Ba ta, ba na jin daɗi yanda mutane zaka ga matasa da samari an zo ana mata, mata da samari an zo ana ruwa, rawa na rashin hankali wanda gaba ɗaya da ka gani in kana ya saɓawa ka idon ilimi da addini. To yanda ake rawan ne rawar rashin hankali ne gaba ɗaya. To tun da na taso na fahimci hakan sai na dage nayi ƙoƙarin idan kawai za a yi biki ko wani sha'ani za a zo sai in hana akawo masu a, a, a, asharalle domin su zo su yi kiɗa kiɗan su da raye-rayen su. Sai muna ta ƙoƙarin nuna cewa hakan babu kyau ya saɓawa ka idon addini. Ina kuma faɗa ma mutane cewa wannan yana rusa albarkar aure sannan kuma ana samun matsala idan aka yi hakan. Sai ya sako a hankali a hankali gashin ko yanzu an fahimta gaba ɗaya yanzu a yankin mu idan za a yi biki bama a kira masu asharalle. Kawai ana zuwa ne a yi walima sannan kuma akai amarya gidanta.

Tuwo da miya, ku faɗa gani da wannan abincin da yadda ake cinsa a gidanku. Ni gaskiya tuwo da miya abinci ne wanda ah ana cinsa a gidanmu sosai. Kusan kullum da daddare tuwo da miya ake ci. Dalili kuwa sabida mun fi san mu ci shi da daddare kafin mu kwanta. Ah a gidanmu mun saba da cin tuwo da miya. Wani lokaci a yi tuwon shinkafa ah da miya, wani lokaci tuwon masara da miya, wani lokaci kuma a yi tuwon dawa. Ga su nan dai indai tuwo ne shi muke yi kullum da daddare a gidanmu. Kuma mun saba cinsa. Da rana de za a ci shinkafa kullum haka ake yi. Ko wata rana aci doya da sauran su amma da daddare kuwa tuwo ake ci gaskiya.

Ku gaya mana game da tunanin damina gaskiya, damina wata lokaci ne wanda ake yi sosai, wanda muke shirya mata sosai yanda ya kamata. Sabida a lokacin damina muna zuwa gona muje mu yi ahuke shuken mu mu yi numan mu idan ruwa ya sauka kuma idan damina ta yi kyau, muna samun alkari sosai idan gonan mu ya yi kyau sosai. Saboda a lokacin damina muna samun alkari musamman mu mutanen karkara, mu da muka yarda da noma da kuma kiwo. Saboda a lokacin ne muke adana dukkan abubuwan da amma za mu iya ci a shekara idan noman ta yi kyau. To, kaga kodole ne kuma ɗauke ta da muhimmanci sosai.

Ku bamu labarin zuwa wurin da wuri maɗinki don kayan biki da yanda ake ciniki. Eh gaskiya, ni ina da maɗinki a gida, sabida, a'a ina da ƙani wanda sana'arsa ɗinki. Dalilin haka shi ya sa idan de zan basa kaya a gida kawai nake zuwa na bashi. Bana shan wahala naje gurin wai maɗinki domin ɗinki sabida ƙanina yana min ɗinkuna na kuma gaba ɗaya ba mu taɓa samun matsala dashi ba kawai ina dai bashi kuɗi ne ba mu ciniki da shi sabida ya san ni yayansa ne. Nima ina masa hidan dumam, shi ma sai sa haka baya matsamin akan abin da zan bashi.

Wane kayan marmari kafi so? Toh gaskiya kayan marmarin da na fi so shine tufa. Ah, na son tufa, in ga ina cin shi saboda ya kamata a ce kullum da daddare ina cin sa. To amma duk lokacin da na samu dama in ci kayan marmari, to shi ne wanda na fi so. In dinga ci, sabuda amfaninsa a jiki. Likitoci ma sunyi magana, yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam mutum ya dinga yawaita cinsa, to ina son cin tufa idan na samu dama, idai zanci kayan marmari aka bani zaɓi to zanbi zaɓin tufa saboda amfanin sa ajiki.

Waƙoƙin sa yara bacci da na rarrashin su, ku faɗa wanda ku ka sani. Eh gaskiya da akwai waƙoƙi da dama wanda ake wa yara ƙananu musamman idan yara suna rigima ana sa masu waƙoƙi. A, da akwai waƙoƙin da ake rera masu da dama kala kala wanda zai sa yara ka ga suna bacci ko kuma idan suna kuka ake rera masu ana wasa da su ana ana cilla su sama ana rera masu waƙoƙin.

Maganin gargajiya, me kuke gani game da shi? Maganin gargajiya magani ne wanda wasu sun yi imani da shi sosai, saboda wasu basa ma son su je asibiti, sai dai su yi amfani da maganin gargajiya. Maganin gargajiya yana da kyau, yana shiga jiki, amma ni ko ta ɓangarena, in na samu na fara rashin lafiya, sai na je asibiti da kunne, an gwada ni, an faɗa min me ke damuna. Sannan ko da zan dawo gida na yi na gargajiya, sannan na zo na yi shi. Sabida wani lokacin mutane sukan samu matsala su zo su dinga amfani da maganin gargajiya ba tare da sun je asibiti sun duba me ke damun su ba su zo suna, ah, magani daban, cutar da kuma ke damunsu kuma shi ma daban. Ai ta fama haka har abun ya ci jiki. Wasu su kai ga rasa rai wasu kuma gaba ɗaya sai sun wahala sun jigata sosai sannan ake gano asalin sahihin abinda yake damun su dan haka maganin gargajiya magani ne mai kyau, amma a dinga tabbatar da an je asibiti, an san matsalar mutum sannan sai ya zo ya ɗaura da na gargajiya.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana sau da dama a kullum sabida ni mutum ne mai son amfani da waya. Bana iya zama ba tare da waya a hannuna ba. A bacci ne kawai ke raba ni da waya. Kuma idan na tashi, shine abin da nake fara ɗauka. Ina amfani da waya gurin neman kuɗi, ina amfani dashi ah gurin online mining da nakeyi. Sannan kuma ah gurin ayyukana ina amfani da waya. Sannan kuma ina amfani da waya gurin social media da sauran bincike-bincike na ilimi da karance-karance na littattafai. Duka ina amfani da wayana. Shi yasa ni ban san adadin da nake amfani da waya ba amma ina amfani da waya a koda yaushe.

Wani irin jaka kake kai? Eh, ina da jaka gaskiya wanda, ah, na siye shi ba da jamawa ba. Dalili kuwa na saye shi ne sabida wanda nake da shi na da ya tsufa, shi ya sa na sayi sabo domin in cigaba da amfani da shi don gudanar da al'amurana na yau da kullum.

Me yasa raba abinci yake da muhimmanci tsakanin ku da mutanenku? Eh, gaskiya raba abinci yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda abinci abokin rayuwa ne, kamar yadda ruwa yake abokin rayuwa. Duk wanda kuka raba abinci kuka bashi ya ci to zai ji daɗi a ransa don haka mutum idan zai rayu, ya yi kyakkyawan rayuwa, ya kamata ya rayu yana cin abinci mai kyau. A san nan kuma, eh, idan yana cin abinci mai kyau zai samu natsuwa a tattare da shi. Amma dukkan abun da za ka yi a rayuwa in ba ka ci ka ƙoshi ba, za ka ga gaba ɗaya ba ka iya gudanar da su yanda suka kamata. Shi ya sa raba abinci a tsakaninmu yake da matuƙar muhimmanci sosai.

A ganin ku, ya, ya kamata a koyar da tafiya da kuɗi a makaranta? Eh, gaskiya ya kamata a koyar da yadda ake tafiyar da kuɗi a makaranta. Saboda wasu sukan samu kuɗi, sun samu daman suna da kuɗi amma ba su san yadda za su amfani da kuɗin ba. Suna kashe kuɗi ne ba tare da lissafi ba. Hakan kuma yana taɓa rayuwarsu sosai. Sabida sun samu damammaki amma ba san ya za su yi amfani da shi ba. To wannan idan da za a koya musu yadda za su yi amfani da kuɗi a makaranta, to a yi ɗa, ko sun cimma nasara a rayuwarsu. To amma tun da ba su san yadda za su tafiyar da shi ba, hakan yakan kasance yana jawo musu matsala a wurin gina rayuwarsu sosai.

Menene abu na farko da kuka, kuke dubawa a wayarku idan kun tashi? Shin al'ada ce mai kyau? Eh gaskiya abu na farko da nake fara dubawa a wayata idan na tashi shine nakan duba lokaci, na ga ƙarfe nawa ne na tashi sannan na buɗe na ga da akwai saƙon da ya shigo ko kuko babu wani saƙon da ya shigo mai muhimmanci. Wanan ya kasance alada a gareni sabida kuma aladace me kyau sabida yanxu ta waya ake neman mutane koda kiranka zaayi ko zaa tura ma da sako yanzu ta waya ne shiyasa muka ɗauke shi a matsayin al'ada. Waya shine abin da muke ajiyewa ƙarshe kafin mu yi bacci kuma idan mun tashi shine abin da muke fara ɗauka idan mun tashi daga bacci.

Waɗanne abubuwa kuke godiya dasu a halin yanzu? Eh, gaskiya abubuwan da nake godiya da su a halin yanzu shine ina gode wa Allah ɗaya bar ni farko cikin ƙoshin lafiya na nake rayuwa sabida akwai da dama, wanda basu da lafiya suna gadan asibiti, a rayuwa ta kasance masu wasu wani iri ba, basa jin daɗin rayuwa sabida halin rashin lafiyan da suke ciki. Sannan na biyu kuma ina gode wa Allah da nake ganin iyalina a kusa da ni, ako da yaushe idan na tashi da kuma in naje na dawo zan gansu cikin ƙoshin lafiya su ma da kuma iyaye na da sauran 'yan uwa da abokan azziki. Dan haka wannan abin da su ne nake godiya yanzu nake gode wa Allah.